Eh ina iya kunna wuta amma duk da haka inayi haka cikin taka tsatsan sosai. Kunna wuta abune mai sauƙi a gani amma yana buƙatar kulawa da hankali saboda hadarinsa. Misali, idan ana amfani da ashana ko lighter dole ne a tabbata cewa babu abunda zai kama da wuta kusa musamman a cikin gida. A koyi kuwa lokacin yin girki da itace, kunna wuta ne iya buƙatar dabaru kamar amfani da busassun ciyawa ko tagada domin ta kama da sauri. Haka kuma a zamanin yau mutane da yawa suna amfani da gas cooker wanda shima yana buƙatar a tabbata an buɗe gas ɗin daidai kuma babu zubar iskar gas kafin a kunna shi. A ganina koyon yadda ake kunna wuta yanada muhimmanci amma mafi muhimmanci shine shine sani yadda ake kasheta da kuma yadda ake hana hadari. Wuta na iya zama alheri idan an sarrafata da kyau domin tana taimakawa wajen girki, haske da kuma jiki amma idan akayi sakaci tana iya zama barazana don haka. Don haka dai ina iya kunna wuta amma kauyaushe she cikin hankali da lura da tsaro.

Eh, ina so kallon faduwar rana sosai domin a ganina yana ɗaya daga cikin lokutan da suka fi kawo natsuwa da tunani a rayuwa. Idan rana tana faduwa, sararin sama kan canza launi daga shuɗi zuwa ja, ruwan ɗurawa ko kuma zinariya. Abin yana da matuƙar kyau da jan hankali. A irin wannan lokaci mutum kan ji kamar duniya ta yi shuru kaɗan, hayaniyar rana ta ragu, zuciya ta fara samun hutu. Wasu lokuta ina kallon faduwar rana a matsayin wata dama da tunani. Na duba yadda rana ta, ta kasance, abun da na yi daidai da abun da zan gyara gobe. Haka kuma faduwar rana tana tuna min cewa kome yana da lokacinsa. Kaman yadda rana ta-taka tashi da safe ta faɗi ta yamma, haka ma rayuwa take tafiya da sauye-sauye. A wasu loka-lokuta idan mutum yana cikin damuwa, kallon faduwar rana na iya taimaka masa ya rage tunani, ya ji sauƙi a zuciya. Don haka ina son kallon rana, ina son kallon faduwar rana domin tana kawo mun kwanciyar hankali da tunani mai zurfi game da rayuwa.

Ina kokari ajiye kuɗi cikin tsari da natsuwa. Domin a ganina ajiya ba kawai a tara kuɗi ba ne harma da sanin dalilin da ake tara su. Da farko, ina ware wani kaso duka daga duk abun da na samu ko da kuwa kaɗan ne domin ajiya. Wannan yana taimaka min in saba da tunani cewa ba duk abin da na samu zan kashe ba. Sannan ina kokarin bambance tsakanin bukata da sha'awa. Abin da yake dole ne kamar abinci ko sufuri, ko sufuri da kuma abin da zan iya jinkirtar, jinke, jinkirta kamar sayen wani abu na jin daɗi haka. Haka kuma ina gani yana da kyau a sa maka sudi ga ajiyar kuɗi. Misali idan mutum yana so fara wani, eh, wata sa'ana, sana'a ko ya sayi wani abu mai muhimmanci, haka zai ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen tara kuɗi. A wasu lokuta kuma, a wasu lokuta kuma ajiya na zama karya da daga gagawa domin rayuwa ba ta rasa bazata, eh, bazata. Don haka a wurina ajiye kuɗi yana nufin tsari, hankuri da kuma hagen nesa na gaba. Ba kawai ajiyesu, ba kawai ajiyesu ba tara da dalilai ba.

Eh, ina karanta jarida. Domin a ganina karanta jarida hanya ce mai kyau ta sani abin da ke faruwa a duniya da kuma cikin al'umma. Ko da yake yanzu mutane da yawa suna samun labarai ta wayar hannu da sha-da shafukan yanar gizo, har yanzu jarida tana da muhimmanci saboda tana ba da cikakken bayani da bincike mai zurfi. Idan mutum yana karanta jarida akai-akai, yana fadada iliminsa, yana fahimtar siyasa, tattalin arziki, wasanni da sauran fannoni na rayuwa. Ni kaina idan na samu dama, ina so karanta labarin da suka shafi ci gaba, da suka shafi ci gaban ƙasa, kasuwanci ko abubuwa da ke taimakawa matasa su bukansa. Haka kuma karanta jarida yana koya wa mutum yadda ake nazari da bambance gaskiya da jita-jita. A zamanin yau da ake yawan yadda labarin karya, jarida mai inganci na iya zama tushen sahihin bayani. Don haka, don haka ne ina karanta jarida. Ba wai kawai, ba wai kawai don nishaɗi ba amma domin ƙara ilimi da fahimta game da duniya da nake ciki.

A ganina mafi kyawun rana a mako ya danganta da yadda mutum yake rayuwa da abun da yake yi. Amma ni da zan zaba zan ce Juma'a ko kuma Asabar suna daga cikin mafi dadi. Juma'a tana da wani yanayi na musamman domin tana zo da jin cewa mako yana ƙarewa. Mutum ya gama ayyukansa na wahala, yana shirin hutawa. A wurin wasu kuma Juma'a rana ce ibada da haduwa da jama'a wanda haka kan ƙarama mata daraja. Asabar kuma tana da dadi saboda yawanci rana ce na hutu. Mutum na iya yin abin da yake so ba tare da matsin lambar aiki ko karatu ba. Ana iya fita yawon shakatawa, ziyarta abokai ko dangi ko kuma. A zauna a gida a huta. Amma idan mutum yana da burin cimar wani abu, kowace rana na iya zama mafi kyau idan ya yi amfani da ita da kyau. Don haka a gaskiya mafi kyawun rana ita ce wadda ka cikata da ma'ana da abun alheri.

A gaskiya ina son kayan marmari iri-iri, amma idan zan zabi wanda na fi so, zan ce mangwaro yana daga ciki na farko. Mangwaro yana da dandano mai zaƙi da ɗan kamshi na musaman. Musaman idan ya, ya nuna sosai kuma ya yi laushi. Lokacin zafi idan aka samu mangwaro mai sanyi daga firinji yana da daɗin kwarai. Haka kuma yana da amfani ga jiki domin yana ɗauke da bitamin da suke taimakawa ƙarfafa garkuwar jiki da kuma lafiyar fata. Bayan mangwaro ina kuma son kankana musamman saboda ruwa da take da shi, take ɗauka da shi. Idan rana ta yi zafi, cin kankana yana, yana sa jiki ya yi, ya ji daɗi kuma ya samu sanyi. Wasu lokuta kamar ina so a yi, wasu lokuta kuma ina so a yi ba saboda sauƙi ci da kuma yadda ya take bada kuzari. A ganina kayan marmara ba kawai don daɗi ba ne har suna taimakawa lafiyar jiki. Don haka ina ƙoƙari cin su akai-akai idan dama ta samu.

Yawanci ina cin abinci rana a tsari da na saba da shi. Domin a ganina samun jadawalin cin abinci ya taimaka jiki da lafiyarsa. Da safe idan zan ci yawanci ina yin karin kumallo da wuri, domin jiki ya samu kuzari kafin fara ayyuka. Abinci safe a wurina yana da muhimmanci ko da kuwa abu mai sauki ne. Domin yana taimakawa rage gajiya da kuma inganta tunani. Da rana kuma idan kokari, ina kokari ci abinci a lokaci da ya da ce ba tare da jinkiri sosai ba, domin kada yunwa yai tsanani. Idan mutum ya bari yunwa ta yi, ta yi yawa zai iya ci fiye da kima. Da yamma ko da daddare, ina so ci abinci mai sauki wanda ba zai yi nauyi a cikina kafin barci. Haka kuma ina gani yana da kyau a saurari jiki. Wani lokaci ba lokaci ne kawai kin yunwa, kai nuna yunwa ba jiki ne yana buƙatar kuzari. Don haka a wurina ci abinci yana tafiya da tsari, kulawa da lafiya da kuma sauraron abin da jiki yake buƙata.